Ina son biki da yawa. Biki kala kala wanda zai iya sa mutum annashuwa da nishadi kaman bikin sallah na layya ko babban sallah. Biki ne wanda mutum zai iya yi wanda ya ji kanshi ya samu lafiya da jin dadi. Biki in za a yi za a sa kaya mai kyau, za a sa kaya, sa sabon takalmi, sabon riga, sabon wando sai a yi biki. Biki yayi kyau ta yanda mutane zasu zo su har a da a yi abinci a bikin. To idan a da a yi biki ana yin abinci, a dafa shinkafa ko tuwo saboda mutanen da suka zo bikin su samu su ci. Amman in ba haka ba kuma sai dai a bayar wa mutane daban daban abincin idan an dafa saboda biki ya samu yayi kyau. Haka ake yin biki.

Eh kwarai ina tara tsabar kuɗi wani lokaci a cikin asusun ƙarfe. Asusun ƙarfe shine abunda nake tara kuɗina ciki. Zan ɗauko shi ne in ajiye shi sai in ɗauko kuɗi kaman naira ɗari ko ɗari biyu ko ɗari takwas, ɗari tara haka ko dubu ɗaya. Wani lokaci har dubu ɗari biyu nakan ɗauko kuɗi ne ɗaki ana iya ajewa a banki. Amma ni bana son ajewa banki. Sai in ɗauko kuɗina in zo ne in sa a cikin wannan kawai. In sa kuɗin, in sa kuɗaɗena a cikin asusu cikin.

Ni ina son shinkafa, na fi son shinkafa kwai ba tuwo ba. Tuwo ba kowa bane yake so. Amma in an kawo shinkafa yawanci a wurin biki ake dafawa. Ana dafa shinkafa, ana dafa tuwo saboda wani yana son tuwo baya son shinkafa. Wasu kuma sai ga suna son shinkafa amma tuwon ba su son shi. Amma ni na fi son shinkafa. Shinkafa yana da daɗi, ta yanda kowane mutum a duniya yana ci. Mutum a kowane faɗin ƙasashen duniya ana iya samun shinkafa, ana noman shinkafa a ci. Tuwo kuma abinci ne wanda mutane yan Arewa cikin Najeriya ake dafawa. To idan an dafa tuwon za a hura wuta sai a sa ruwan zafi. Idan ruwan yayi zafi sai a ɗauko masara ni keke sai a sa a ruwan sanyi, sai ya ɗan aɗamu juyashi. In ya ɗan juyu sai a sa a cikin ruwan tafashe sai a barshi ya nuna zuwa minti biyar go mahaka ya danganta da yanayin wutan sai a zo a fara tukawa. Da a tuka, a tuka, a tuka in yayi kauri kaɗan sai a kwashe sai a yi miya, miyan kubewa ko miyan alehu ko miyan kuka. Kuka bishiya ne, wani bishiya ne a nan wanda idan a saro ganyen shi sai a shanya sai a bushar, idan ya bushe sai a niƙa shi sai a zo ayi miya a hada da tarugu da manja da nama sai yayi daɗi. Shine tuwo sai a ci ke nan. Amma shinkafa shine abincin da na fi so. Tuwo ba kowa bane yake so. Yan zuma haka da yamman nan tuwo ne na ci da yamman nan. Ina zaune na je na ɗauko tuwo na ci da rana ma na ci tuwo, da daren nan ma na ci tuwo. Yanzu haka ma zan iya zuwa in je in ɗebo saboda akwai tuwo. Amma ni na fi son in ci shinkafa saboda shi ya fi daɗi akan tuwo kuma abin marmari ne da kowa yake so, da yara, da manya, da koma waye mutane daya wa ƙasashe kowa yana so sai sa shinkafa ya fi mu.

Eh kwara ina son zama kusa da taga. Taga a turance ana iya ce mai window. To taga wuri ne anda akeyi a ɗaki. Za'a buɗe shi yana nan kaman kofa ne amma shi guntu ne kuma ta sama yake. Za'a buɗe shi sai a iska ya shigo. Shiya sa ana son zama kusa da taga. Duk wanda ya zauna a kusa da taga toh zai ji iska sosai yana shiginsa. Ta yanda zai ji daɗi misali yanzu ace ana zafi. Yaka kawai buɗe tagan sai iska ya shigo. Idan akwai labule sai kaɗan mastar sai ka zauna a bakin taga. To ni nafison zama kusa da taga lokacin zafi. Amma a lokacin sanyi ana rufewa ne saboda sanyi kar ya shiga. Ko wani lokaci in ana iska in kura ya shigo toh ana iya rufewa saboda kar kura ya shigo ta tagan. Tagar yana nanka kaman kofa amma shi guntu ne kuma yana ɗanta sama. Ni ina son zama kusa da taga amma a lokacin zafi.

Eh, maganan tallace-tallace abu ne wanda kowa za idan kana da abu ko kana buɗe kamfani na saida abu to zaka ɗauki kayanka sai ka kai wurin wasu ƴan kasuwa sai su maka talle. Sai ka ce a'a kayanka yana da inganci, abinci ne sai ka ce yana kare lafiya in kuma ba abinci ba sai ka aguda musu yanayin ingancin abun da yake. In ba haka ba za a samu matsala. Babbar matsalar tallace-tallace dole ne a samu idan ba a samu kwakwaran mai iya talleba to matsalar da za a samu shine kostomomi ba za su zo su siya ba, sai dai kawai su galla su wuce amma ba za su taba sun saya ba. Amma idan ka samu mai talle sosai har ya iya ma talle mai kyau to shi zai iya samu kostomomi wanda za su saya. Har in ya iya talli za su saya har su sa kaya ko riga ko in duk abinci ne za su saya su dafa ko su saya su ci shine aikin.

Babban nasaran da muka samu a aiki sau ɗaya ne muka taba zuwa wani aiki. Aikin, aikin gini ne. Shine aka ce muyi aiki muyi mu gama za'a biya mu dubu biyar biyar. Sai muka ce to shikenan. Daman abokin aiki na shi daman bai da lafiya sai muka je muka gaishe shi. Da muka gaishe shi sai muka ce to bari mu je aikin. Sai muka kama muka je wurin aiki muka ɗauki siminti muka kwaɓa da yashi muka mixa komai sai muka fara yin aiki. Muka ɗauki bulo muka haɗa bulo muka sa siminti a tsakanin bulo muka tona ƙasa, muka tona ƙasa muka sa siminti sai muka buɗe muka fara aiki. To muna cikin aiki sai gini ya zo shi ya fara yayi nauyi. Gini yana so ya rushe sai ogan mu ya ce mu san yanda za muyi mu gyara. Sai muka samu muka nemi gwafa muka dafe abun muka daddafe shi. To dafewan da muka yi shi ne ya saita bango. To bangonmu ya tsaya sai ya zo ya bushe. To mai gidan mu ya zo ya gani ya ce to shikenan munyi aiki mai kyau saboda haka za mu iya cinma babban kuɗi. To muka karɓi kuɗaɗen mun zo muka zo muka saya ma abokin mu abun da zai ci, muka siya mashi abubuwa dayawa hakanan. To muka siya mai lemu da su kayan marmari wanda zai ƙara mai ƙarfin jiki. Da muka siya muka kawo mishi muka ce gashi abinci kaɗan yi maneji da wannan. Sai ya karɓa ya ce ya gode, muka ce to shikenan bari mu je. Sai muka kama hanya muka tafi. Wannan aiki mun yi babban nasara dan da an bamu aikin an ce daman kwana uku za muyi muna aikin. Mu kuma muka ce aikin nan za mu iya gama shi a kwana biyu. Kowa yana musa yana ganin kaman da wasa. Shiyasa da muna cikin yin aikin sai bango yana so ya faɗi saboda mun yi hangari muna so mu gama shi a kwana ɗaya. Amma daga baya muka zo muka sake gwadawa, muka dafe shi da gwafa sai gini ya tsaya sai muka gama aikin a kwana ɗaya. Kowa ya ji mamaki ta yanda aikin aka yi babban nasara da muka samu gaba ki ɗaya ni da abokaina da yan uwa aiki na har da mai gidan mu.

Teburi na na wurin aiki baki ne. Amma wani lokaci kwanakin baya, ogan mu ya je ya ɗauko fari sai ya kawo ofishi. Sai muka ce mai mu farin nan bai mana kyau ba. Sai ya ce to shi farin ya mishi kyau. Sai muka fara rikici da shi. Yana cewa shi sai dai a bar farin, nan muka muka ce bakin ya fi kyau saboda a cikin ɗakin jikin bangon an fenta shi baki ne. Farin kuma babu fari-fari a ɗakin sai POP. To shine muka ce ma ogan mu ya daina kar ya da ya kawo farin ya maida farin yaƙi. Muka fara rikici sai muka fara faɗa da shi. Sai ya kori aboki na. Sai ni kuma nayi shiru na ce to kayahakuri. Tunda ka ce bakin yana ma kyau, farin ya ma kyau, ta bar maka teburi. Teburin sai a ajiye shi aka sa tocila a kai saboda aikin dare da kuma bairo da takarda da pepa aka ajiye shi. Yana kallon gabas da kujerar shi ma yana kallon gabas. To ta yanda in mutum ma shi gobe, ko ta ina zai kalle shi? Aka sa shi aka sa kamara na soro wanda iya ta ɗaukan mutane masu guba. Dan ya kalla abun da babu kyau sai ya kira jami'in soro su zo su taimake shi, su kulle mishi idan, su kulle mishi ofishin kar wani abu ya same shi. Teburin yana nan ɗan mai tsayi babba hakan nan.

Gabatar da rahoto kuma? Ni, ni ba ɗan jarida ba kuna tambaya na batun gabatar da rahoto. Ni ban iya gabatar da rahoto ba amma in za ku biya ni kuɗi zan gabatar muku da rahoto kaman na gidan rediyo ko na asibiti ko na makaranta ko na wurin aiki dukka. In dai rahoton zan samu kuɗi to zan gabatar kamar rahoton ƙwallon ƙafa. Kamar dai a ƙwallon ƙafa ma wani ya sha ƙwallo ɗaya suna da ƙwallo biyu a baya daman sun, an taɓa yin, sun taɓa yin wasa tare sai, sai suka tashi ɗaya da ɗaya. Suka tashi ɗaya da sifili to sai haka zuwa aka sake haɗa su wancan ɗayan ta aji ye sai suka sha sai wa ɗayan mutanen sai suka sha suka rama ball ɗaya din suka sha sai abun ya zama ɗaya da ɗaya. Can sai aka zo suka ƙara ɗaya a wasa na biyun sai ya zama na biyu da ɗaya. To a biyu da ɗayan nan ne tun ana minti sha huɗu ɗayan ya sha ɗaya, a minti sha shida kuma ɗayan ya sha ɗaya. To aka ta yin wasa an sha wasa sosai har sanda lokacin kusan minti tamanin sai ga wani yaro ya zo ya karɓi ƙwallo kawai ba a san da gaira ba kawai ya sha ƙwallo shi ke nan sai ya je ya yi rawa. Da man ya taɓa yin rawan sai ya mai kula da wasan ya ba shi kati yace "rawan nan an hana yi a cikin filin ƙwallo saboda haka ka dena yi" sai yace "to shi ke nan ba damuwa. "to wannan ma dai kun ga rahoto ne na kawo. Rahoton wasannin ƙwallon ƙafan da ya faru na yau. Saboda haka ni ba wai ni ɗan jarida bane da na kawo rahoton ba. Kawai na kawo ne saboda kawai a ɗan yi labari in koya maka yadda za ka yi wasu maganganu amma ni ba wai ɗan ƙwallon rahoto bane.

Eh ƙwarai, ina cire takalma a gida mana. So taya ba zan cire takalma ba. Idan na kama, idan na je ni aiki, na dawo. In na zo ƙofan ɗaki kafin in shiga ɗaki zan cire takalma na in aje. Saboda bana so in shigo da su ɗaki su zo suyi datti. Shiya sa nake aje su a waje. Takalma abu ne wanda ake sawa a ƙafa. Idan ka sa a ƙafanka zai kare ƙafanka daga datti. Wane irin datti nake magana? Ina magana ne a kan datti, ko ƙasa, ko ɓura ko wani irin ƙananu harittun da za su iya shiga su cutar da ƴaƴan jikin mutum. Ta yanda ƙafan mutum idan ka taka datti, ko raka iya samun wani lokaci kusa ƙasa, idan ka taka to zai ɓula ƙafanka kuma za a samu matsala. Tetanus zai iya shiga. Idan cutar na ya shiga to ƙafanka zai iya ruɓewa. Yai datti shi ya sa ake kawo dauko mutum a sama a bashi. Eh takalmi ya siya saboda ya sawa idan ka zo ƙofan ɗaki sai in cire takalma.

Eh Bluetooth ina kunna shi amma ba kullum ba. Yawanci Bluetooth idan zan kunna to zan tura ma wani abu ne ta cikin Bluetooth ɗin. Kaman ko bidiyo ko guntun wani application ko waka zan tura a babban waya amman an kawo sabon yayi in dai za ka tura abu daga babban waya zuwa babban waya ne, to za ka yi using xender In ka yi using xender ka shiga za ka kalli akwai wurin send akwai wurinn receive. Sai ka danna abin da kake so. In za ka tura sai ka danna send. In za ka kuma a tura maka sai ka danna receive. Idan ka danna to zai buɗe maka komi za ka gani duk abunda yakamata ka yi. Daga turawan wurin turawa har wurin wannan duk zai nuna maka abin da za ka yi. A Bluetooth kuma akwai Bluetooth ɗin, ehm, Bluetooth ɗin kunne. Wancan kuma waka kawai ake sa mishi. Idan ka dauko Bluetooth ɗin sai ka kunna shi zai nuna wa sunan Bluetooth ɗin sai ka kunna wayanka sai ka duba a cikin Bluetooth ɗin da suke kusa da kai. Wanne ne, wanne ne sunanshi sai ka duba jikin ƙwalen Bluetooth ɗin kunne za ka ga sunanshi. Idan ka ga sunanshi idan ka buɗe sai ka yi sa, sai ka sa wannan sunan ka da kominka. Idan ka sa sai ka haɗa Bluetooth ɗin ya yi connect. Shi ke nan za ka fara waya. Wayanka tana aljihun ka amma ankira ka za ka ji a kunnenka. In ka taɓa abu kaɗan sai ya amsa. To shi ma sabon yayi ne Bluetooth ɗin. Amma lokacin baya wani abu wai earpiece ake amfani. Har yauma yawanci wasu suna kamfanin da shi. Shi wancan da igiya yake aiki. Zaka ɗauka ka sa a kunnenka. Da igiyan yana jikin yafison sai ka sa a kunnenka. Amma ba haka ba. Sai dai kuma ka siya sabon yayi sai ka sa shi wancan ba sai an wani kunna shi wani sosai hakan nan ba. Kawai normal yanda za ka yi kunna a wankan sai ka haɗa. Ni Bluetooth ɗina ina da shi ranan guda ɗaya sai ya zo shi sai ya ɓata. Sai abokina kuma ya saya guda biyu. Sai a cikin guda biyun an buɗe wurin charging na wannan ya ɓaci. Sai in ɗauki Bluetooth ɗin sai in sa a cikin abun charging shi. Sai ya yi charging to idan ya yi charging shi ke nan. Zaa ka ga komi sai in ɗauka in karɓo farayin waya in karɓi Bluetooth ɗin in sa a kunne na sai in ɗauko wayana in haɗa sai in shiga ba da yi. Amma ni Bluetooth ina ba kullum ne nake hura ba. Ni bani da Bluetooth. Da ace ina da Bluetooth da kullum zan ta hura, buɗewa ina haɗawa ina haɗa komai hankali na a kwance.

Ai ni ina amfani da waya na kusan kullum saboda cab in babu wayan na ai akwai matsala. Babban matsala ma kuwa. Shiyasa ni in zanyi aiki zan dauko wayana na rike shi a hannu sai in shiga in bude ko Facebook sai in shiga in ta kallon fina-finai ko in kallo wasannin barkwanci ko in bude wayana sai in shiga wurin kallo fim sai in bude in kalli fim din. Fina-finai da yawa nake kallo kaman su China, China da India.

Ehƙwarai, ina lulluɓe kaina da bargo amma ba kowane lokaci ba. Wani lokaci in na ji sanyi zan ɗauko bargo in zo in rufe kaina saboda kar sanyi ya dameni, mura ya zo ya dameni. Har in samu zazzaɓi ko ciwon wani ciwo na daban. Shiyasa in daren in ana sanyi zan ɗauki bargona in shimfiɗa a ƙasa na kwanta. Sai in shimfiɗa bargona a kan gado, sai in ɗauki asalin bargo mai karfi ko mai nauyi sai in lulluɓe kaina da shi saboda in samu jikina ya ɗan yi dumi kar in ji sanyi sosai. Kuma mutum ya ji sanyi sosai mura zai iya kama shi shiyasa kowa baya so. Amma kagan in yi maganan lulluɓewa da bargo ba lokacin zafi ba a yi saboda in ka lulluɓe da bargo a lokacin zafi za ka sha wuya. Za ka iya mutuwa ma saboda akwai wani ciwo mai suna ciwon sankarau. Shi baya son zafi. Idan mutum jikin shi yayi zafi sosai, toh za a samu matsala ta yin da jikinka zai daskare wuri daya ba zai iya motsi ba saboda zafi yayi yawa. Kuma idan abin can ya faru da kai ya faru da kai kenan, ba yanda za ka iya. Amma dai ban san ko akwai likitocin da suka kawo maganin shi ba. Shi ne abin da nake faɗa na. Amma ni kam gaskiya baran je ina rufa a bargo lokacin zafi ba. A lokacin sanyi ne ake rufuwa a bargo.

Eh idan ruwa yana zuwa, misali ace ruwan sama to ina fita ciki in yi wanka, in yi wasa, in yi wasanni in ruwan sama in yi zo shi. Amma in ba ruwan sama kuma koka fita ruwa ba zai same ka ba. Kuma ance me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? Ruwa ke zuwa daga ina kenan? Wannan tambayan yaron ruɗa ne amma dai, ruwa yana zuwa daga wuri daga sama ne. Idan an ce ruwa yana zuwa daga sama shine ruwan sama da Hausa kenan. Shine maganan da nake yi, ko kuma idan an ga ruwa ana ɗebo ruwa a bohol wani inji ne ake zuwa a tone shi ana kashe kuɗi da yawa fa kafinnan a samu a buɗe bohol dinnan. Idan an buɗe to sai zo ta sayar da ruwa jarka uku jarka uku a unguwar mu dai kamar ɗari jarka biyar dai ɗari ne jarka shida kuma ɗari da hamsin to ka duba wani ɓatan lissafi. Ta yaya za ce jarka biyar naira ɗari ace jarka shida kuma ɗari da hamsin? Kenan jarka ɗayan nan shine ya jawo ɗari da hamsin hamsin kenan har ya jawo ɗari da hamsin inda haka ne inda dukansu da zama hamsin hamsin jarka shida nan ɗari uku ne. Amma ana amfani da shi kawai sai ga an jan ɗauko jarka an ɗebo ruwa to ruwan sama shine zuwa daga sama. Lokacin da ake ruwa zan ɗauki waya nane in shiga ɗaki sai in taɓo gyam ɗina akwai wani gyam gyam ɗin football dream league soccer shine ke bugawa saboda bana son damuwar ruwan sama. Ruwan sama buge ni akwai sanyi to sanyi ya kama ka za ka ji zazzaɓi shi kenan mura ya kama ka sai wani ya yi rashin lafiya kafinnan afara nemo likita fara nemo magani to duk wannan shine abunda nake gudu, shiyasa na fi son in ruwa yana zuwa in je ɗaki in ta ƙallo a waya na.